Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗaki na ne sau ɗaya a rana, idan kuma yayi datti, nakan ƙara sharewa.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Ina amfani da Facebook domin sakonni. Ina amfani da WhatsApp domin sakonni.

Muryar ka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryata tana da ƙarfi, sannan kuma muryata ina yin ta a hankali. Amma muryata tana da ƙarfi sosai.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokan ciniki ta wurin kasuwanci. In sun zo siyan kaya mu kan haɗu.

Wace hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama. Ina amfani da hannun hagu.

Yaya ka ke tafiya zuwa wurare? Ina tafiya zuwa wurare a abin hawa. Idan ta kama in tafiya a ƙafa, ina tafiya a ƙafa. In ta kama a mota, ina tafiya a mota.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Idan na ƙidaya baiyi ba nakan ƙare ƙidayawa. Ina ƙidaya wa sau biyu.

Ka na iya daure ƙulli? Eh ina iya daure wa ƙulli sannan ina iya kwance ƙulli. So sai ma.

Kana amfani da matashin wuya? Eh ina amfani da matashin wuya domin tada kaina kada kain tayii zafi.

Kuna da wifi a gida? Eh muna da wifi a gida. Ina kunnawa kuma kullum?

Ka na fin son zama a kujera ko a tabarma? Na fi son zama a kujera. Idan na gaji sai na hau tabarma.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina sha ruwan 'ya'yan itace. Ina shan ruwan mangwaro, ina shan ruwan rake, ina shan ruwan lemo.

Menene babban nasarar ku a, a ai nasarar da kuka samu a aiki? Babban nasarar da muka samu a aiki, mu yi gama da wuri, muyi aiki da kyau yayi shine nasara.

Waɗanne apps ka ke amfani da su sau dayawa? Ina amfani da apps ɗin WhatsApp da na Facebook, sai Facebook Messenger.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? Zama nake yi, in ta wasa da yara har sai lokacin da ka kawo wuta.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Eh ina kwana a gado sannan kuma ina kwana a ƙasa idan na je wani guri.

Yaya kake taimaka wa mutane? Ina taimakon mutane ta hanyar ɗaya dace in taimaka musu.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin wutar lantarki a wata naira dubu takwas mu ke biya duk wata kuɗin wutar lantarki.

Kana cin tafarnuwa? Eh ina cin tafarnuwa kullum.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Eh, ina kiyaye kalmar sirri, lokacindan da nake sirrintatane kafin na furta.

Yaya kake yanke shawara a aiki. To ina yanke shawara a aiki lokacin da buƙatar yanke shawara ya taso.

Ya za su zabi kana duba dabtarin kuɗi? Eh ina duba dabtarin kuɗi.

Wane launin labule ku suke? Muna da labule jajaye da baƙake da faraɗe.

Menene mafi mahimmanci a cikin abokantaka? Gaskiya da riƙon amana da taimakon juna su suka fi mahimmanci.

Yaya kake son zama? Ina son zama a cikin ɗaki, ina kuma son zama a gida ina son zama a waje.

Wani irin burodi ka fi so na fi son burodi mai yanka yanka. Ina matuƙar son burodi mai yanka yanka.

Kana raba abincinku da, da mutane? Eh, muna raba, ina raba abincinmu da mutane.